Dangantaka da abokan aiki mai daɗi ce. Dangantaka da abokan aiki, haɗa dangantaka da abokan aiki cikin lumana da kwanciyar hankali da nishaɗi da jin daɗi ba waɗa, ba tsegumi, ba gulma, ba yi da mutane kowa ya tsaya a matsayin shi yauwa.

To wannan tambaya ta zo guda biyuce yaya nake son zama yaya nake son zama lafiya ko kuma ba zaman lafiya ba. To ina son zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan kuma in zama ne normal zama ina so in zauna yauwa. I zama ina so in zauna gaskiya.

A a wannan magana ce babba gaskiya kunna wuta. Zan iya kunna wuta mana in samu ashana, in samu karare ko itace ko kuma abunda zan kunna ma wuta. In samu gas ko petur ko kalanzir sai zuba sannan in ƙyasta sai in sa wutar ta kama ko kuma in samu gas sai in kunna shi.

Gaskiya da yawan lokuta saboda idan farce ya yi wa mutum kuma bai yanke farcen shi ba, toh kaga a wannan lokacin ne zai ta ɗan ciji cijen farce, ya ta sa wa hannun shi a baki yana kama, yana tsintsingiwa da bakin shi. Wai shi nan yana so ya ɗan cir shire shi Nazi, ko wani wajen za mu je?

Eh wannan kana nufin cututtuka da suke damun na'urori kamar su kwamfuta da wayoyi. To ina ƙara wayata mana ta hanyar yi mata rebooting duk bayan wani lokaci, sannan kuma ina goge a yanayin abubuwan da ba su da amfani na wanda suke hawa kanta, in gogge su. Da abin da bai da amfani sai in goge shi in ci rai.

Eh gaskiya, amman ba kowane lokaci ba sai dai idan wanda ya kira ne ya buƙaci haka, sai muyi video call. Misali kamar irin abokaina haka in sun kira za a yi video call sai a yi video call. Ko kuma irin in group haka a cikin jama'a duka. Kowa ya kira kowa to sai a haɗa sai a yi video call.

Eh aiki tare da ƙungiya haka aiki ne ƙila na musamman. Za a ce ana so ku yi abu kaza, to za ku samu abokan aiki misali mutum goma zuwa sha biyar zuwa ashirin. Ko kuma dai yadda ya danganta da yadda za ku yi aikin. To, zaa sami mutane masu hazaƙa ƙwararru sai a zauna sai a yanke hukunci yadda za a yi aikin sannan sai afara aiki.

Eh gaskiya da yake gida ne muka kama gidan haya. To mu dai ɗakin mu abun da muke biya muna biyan nera ɗari biyu-biyu da hamsin hamsin mu huɗu. Kaga muna biyan nera dubu ɗaya kenan mu huɗu. To amma gidan gabaƙi ɗaya yana tana biyan wajen dubu sha wani abu ne, dubu sha ɗaya haka zuwa sha biyu a duk wata tokaji.

Eh mana, saboda ai buɗe taga musamman lokacin zafi yana da matukar muhimmanci. Saboda a samu ventillation da iska, iska ta ɗan riƙa shigowa tana yi ta. E, ina buɗewa sosai, ina buɗewa. Bama ni kaɗai ba, duk ma mutane indai suna da hankali to lokacin zafi suna buƙe tagogi.

Eh, musamman idan ban so a san inda nake ba, sai in wato sai in ɓatar da wurin da nake. In kunna, sai inyi amfani da na'ura wadda take ɓatar da ainihin wurin da nake. In ina a Najeriya har in nuna ina, ina Nijar to haka ba za'a gano ni ba.

To wannan gaskiya ya danganta saboda yanayin ayyukan ya danganta da yadda mutum zai tsara ma kanshi, me zai yi, kuma ina zai yi su, kuma yaya zai yi aikin kuma da su wa zai yi aikin. To in ka san duk wannan to yai ka zo ka zauna ka rubuta ka tantance sannan sai ka fara tsara.

Eh gaskiya wannan abu ne mai amfani. Eh abu ne mai amfani gaskiya. To nasarori da yawa an samu kuma ana cigaba da samuwa ƙwarai da gaskiya. Ana cigaba da samun nasarorin gaskiya. To, tsakanin ga Allah nasarorin da aka samu ma dai da yawan su. Wa alaikumussalam.

Dagaske ina iya jefa dutse wanda zai yi tafiya mai nisa. Daga inda nake in na jefashi daddaure sosai na je fashi da ƙarfi zai yi nisa. Kaga zan iya jefa dutse yay nisa ke nan daga inda nake, eh zan iya sosai ma ƙwarai dagaske.

A to ina amfani da kafofin yada labarai. A da dai muna amfani da rediyo to amma yanzu tunda waya ta zo ta taushe rediyo, duk awaya ake ganin abubuwa. A su, a Facebook da Twitter mafi yawanci dai labarai masu amfani anan ake gani.

Wannan tambaya ban fahimci ta ba. Aiki daidaitu da rayuwa. Ban fahimci tambayar ba, amma dai na fahimci ta da na ba da amsa. Daidai da am tambaya, yake daidaita aiki da rayuwa. Aiki da rayuwa, to ai tare suke tahiya saboda in mutum bai yin aiki a rayuwarshi, meye amfaninshi.

To ai abunda ma nafi yi kenan gaskiya saboda ni ban san tahiya mutum yana tahiya sai kace mace. Gwara ka riƙa tahiya da sauri shaf shaf kaje inda zaka je ka dawo. Amman kuma dai ka riƙa tahiya a natse wani lokutan in ya kama ka tahi a natse. In ya kama ka yi sauri sai kayi sauri. Alaikum salam. In ya kama ka bi a hankali, se ka bi a hankali.

Da safe lokacin da na karya, ina yin abubuwa masu yawa gaskiya da farko dai. Zan samu-- zan fara tanadin abin da zan ci yauwa. In yi wanka sannan in yi shishirya in tafi makaranta. Eish! Wannan sune abubuwa, sune jadawali.

To ai kai ne shaida gaskiya tunda kai zaka bada wannan amsa. Murya ta duk yadda ta kama ina iya yin ta. Inda ƙarfi ne ko a hankali, duk yadda ta kama zan iya yin maganata. Musamman ma dai a hankalin cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba. Gaskiya.

A'a na audugar da yai saboda sun yi taushi, sun yi taushi da kwanciyar hankali kuma ba su takura ma sosai. Amma suma ɗan wayancan suma suna da muhimmanci sosai to kaji suma suna da daɗin sawa a jiki. To waye ina, ina take ita?

A wane wasa kake sanyi? Wasa wane iri kake sanyi? Wane irin wasa yake burge ka? Wane kalar wasa kake yi? Da yawa. Amma ni da yanzu ban yi wani wasa, ban yi wani wasanni unguwa saboda akwai wasanni da yawa.

A gasiya ina ci saboda tana matukar burki, tana bani nishaɗi kuma tana magani. Saboda haka ina ci shi. Ina ci gasiya yau, ina cin tafarnuwa musamman a sa ta a yaji, a daka yaji da ita ko kuma a sa ta a abinci, a dawo abinci da ita. To za ka ga ƙanshin ta tana bada citta.

E, ina wannan tsarin gaskiya. Ina wannan shirin saboda shiri ne na musamman ka samu wasu riƙa yi ma aiki a ƙarƙashinka. In lokaci ya yi, karika biyansu. Ina wannan shirin gaskiya. Ina wannan tanadin saboda kama in buɗe kamfani haka ko wata yan ma'aikata ko shago ya kasance ina da yara a ƙarƙashin nan za su riƙa aiki ina biyan su kuɗi.

Eh, gaskiya a lokutan da na fi so a shekara akwai lokacin damuna da kuma lokacin azumi. Saboda lokuta ne masu albarka wanda za ki kwanciyan hankali da nishaɗi da al'adu masu daɗi da sauransu dai da yawa. Kaga dai lokacin damuna akwai shuka, a je gona, a yi mene ne lokacin azumi kuma ga ibada haka yake.

Inda nake cin abinci a wajen aiki, a wajen aikin mana cikin ofis haka ko irin waje haka, duk lafiya laune mutum yazauna ya zauna batare da ya samu matsala bah Eh, yawanna. Eh, me su samu yayi.

To ai wannan babban shiri ne babban plan ne mutum ya riƙa rubuta abubuwan da yake kashewa. Koda ba ma na aiki ba. Yau da kullum kana samun kuɗi toh sai ka riƙa rubuta wa ka kashe kaza wurin kaza. Ta haka ne mutum zai san ina kuɗin shi suke tahiya kuma nawa ya kashe yau a wannan watan nawa ya ɓata. To haka zai iya maintaining ɗin kan shi.

Ina riƙewa mana. Sosai ma kana riƙe riga a aljihunka. Idan bata da girma in sa ta a aljihu in riƙe. In kuma tana da girma, haka ai bata shiga a aljihu ba. Da riga ayi akwai babbar riga, akwai ƙarama, akwai kala kala dai gasu. Na rigunan to ya danganta da kalar riga. In tana da size ɗin da za a sa ta cikin aljihu, sai a sata.

Kai ka taɓa wani inda nake so ina son kallon fina-finai na haɗa na Indiya, na soyayya malam, irin fina-finai na tarihi haka. Kai musamman ina son su gaskiya musamman fina-finan soyayya na tarihi, irin tarihin soyayya wasu masoya haka a da irin su Laila Majnun haka. Irin fina-finan yaƙi na da.

A'a ba na yi, kana yin harsashi lokacin barci ai a tunanina ma ba harsashi yake ba, gurnani yake, gurnani yake. Kaji mutum yana gurnani like irin yana shan wahalannan, to ya muryanshi ta, maƙoshin shi ya wannan, to shine zakaji yana numfashi ba daidai ba.

Ina ajiye su, cikin wayata mana. Cikin memory inda suke nan nake barin su, da na dauki hoto ko kuma an tura min a inda yake. Nan nake barin su, na zan kai su. In kuma ina son su, so sai ina sa su a na'ura mai ƙwaƙwalwa sai in samu guri muhimmi in killace su sai in adana su in ajiye.

Ehh ganin cewa ana yin ayyuka masu inganci wanda duk wanda aka ma aiki zai ji ya ra aikin ya ishe shi wato an biya mai bukatun shi ko kuma harma an wuce bukatar shi ya ji daɗi sosai da aiki.

Eh muna haduwa da su ta hanyoyi daban-daban gaskiya. Wasu za su iya gaya musu cewa akwai ma'aikata guri kaza wanda suke aiki gaza to irin wainan sai su zo. Wasu zamu haɗu da su a kafofin sada zumunci. Wasu zamu haɗu da su a kafofin tallace-tallace wanda muke yi. Da sauran wurare da dama na haduwa da abokan kasuwanci. Wasu za su zo su samai mu a inda muke.

Ice cream. Eh ina son vanilla ice cream yafi daɗi ko apple pie ice cream. Su ne wanda mutane da yawa suka fi so kuma suka fi jin daɗinsu. To ni kadua waɗanda na fi so guda biyu ne su suka fi daɗi su suka fi inganci.

Eh gaskiya libta ita ta fi sauri, ta fi sauƙin zuwa inda ake so a je tunda mutum bai sai tattaka ya sha wahala ba. Domin mutum bai da halin libta, ai ka ga dole shi dai tattaka ya hau. To duka dai, wanda ya samu lafiya lau sai yayi amfani da shi. Mutum yakwantar da hankali shi ya yi amfani da wanda ya samu kawai.

To ai dai wannan confirm ne, dole ne a yi saboda ai lokacin ne mutum zai ji yaɗa miƙe jikinsa saboda ya ɗan samu kwari na jikinshi, jikinshi ya dawo daidai. Kana miƙe jiki da safe, kana miƙe jiki da safe ƙwarai da gaske ina miƙe jikina da sassahe.

Wayar kana cika ajiya? Wayar ka na cika ajiya? Wannan tambaya ce wadda ban fahimta ba kuma ban gane ta ba. Wayata tana cika ajiya, tana cika batiri na shafshaf, tana cika ajiya. WhatsApp.

A'a, ba gaskiya ba, ban kunna shi ba. Tunda ayi wannan tsahon yayi ne, an daina kusan an daina wa amfani da shi. Ai da an amfani shi, yan zun kokon buƙata shi ta taso. Mutum ya kunna sai yayi wannan ɗin shi, yayi amfani da shi. Ya danganta da gaskiya, da yanayin yadda mutumin yake buƙata shi.

Shagon da nake son in hizuwa, shago wanda ake abubuwa. Amata bayanin shagon da kake kwana. Wane shago kake son in zuwa? Abin da take son ta ji ke nan. Shagon sayeyya na kayan provision. Toh shagon sayeyya na kayan mu'amala na yau da kullum.

Askiya ya danganta. Akwai dai alam wanda na sassaita guda biyu, ɗaya ƙarfe huɗu, ɗaya ƙarfe uku, ɗaya ƙarfe biyar. To kaga ya danganta da lokacin. Wani lokacin ma alam ɗin bazai ba zan tashi. Ka ga ce, ka ga ai bata kamammi lokacin farkawa.

Kullum, kullum ina amfani da intanet. Kullum ina amfani da shi, da safe, da rana, da daddare, koda wane lokaci. Saboda yanzu ita ce kusan mahaɗar rayuwar. Kusan ita ce mahaɗar rayuwar yanzu. Kusan ita ce.